Kana son karanta littattafai? Kana son karanta littattafai? Kana son karanta littattafai? Kwarai da gaske ina son karanta littattafai saboda samun ƙarin samun ilimi da ƙarin haske. Karanta littattafai yana sa ka samu ilimi sosai a cikin rayuwa. Za ka san rayuwa, za ka fahimci rayuwa. Yana sa ka iya zama da mutane da sauran abubuwa. Yana ƙara ba ka ilimi. Karanta littattafai abu ne mai amfani a rayuwar ɗan adam, musamman ta fannin tafiyar da rayuwa yadda zamani ke tafiya da takanoloji.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Wace rana ce mafi kyau a mako? Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. A wajen mu Hausawa za ka yi wanka, ka je sallan Juma'a ka dawo. Kowa yana wanka, ko wanda bai yi wanka ran Juma'a yana wanka. Ran Juma'a rana ce ta farin ciki da yin ibadoji da saduwa da 'yan uwa da ziya kai ziyara da sauransu. Wannan rana ita ce rana mafi kyau ga kowane mutum a wajena.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Wane launin tawada kake amfani da shi? Wane launin tawada kake amfani da shi? Launin tawada da nake amfani da shi shine baƙi. Domin shine yake fito da rubutu da harfi. Kaga asalin abin da kake rubuta ko kake so ka fahimta. Launin baƙi shine asalin launin tawada da ake amfani da shi ko kuma nake amfani da shi a koda yaushe. Domin yana da matuƙar amfani.

Kana amfani da kunnen waya? Kana amfani da kunnen waya? Kana amfani da kunnen waya? A'a, ba na amfani da kunnen waya. Dalili kuwa shine saboda yana toshe ma mutum sauraren shi da jin shi. Yawan amfani da kunnen waya yana sa mutum jin shi ya ragu sosai. Fiye sa ba na amfani da kunnen waya domin kiyaye lafiyata da kuma su kiyaye sauraro na da jina domin amfanin kaina.

Kana amfani da mataimakin murya? Kana amfani da mataimakin murya? Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na amfani da mataimakin murya. Ina yin amfani da murya ta wanda Ubangiji ya ba ni. Domin ko ina zan shiga, wannan murya ita ce nake amfani da ita. Tana da matukar daɗi sosai. Bai kamata in yi amfani da mataimakin murya ba. Tabbas, mataimakin murya yana da amfani, amma ka yi amfani da muryar da kake da ita ya fi amfani a ko da yaushe.

Sau nawa kake share ƙura? Sau nawa kake share ƙura? Sau nawa kake share ƙura? Ina share ƙura sau biyar a kullum. Sau biyar, sau ɗaya da safe, ƙarfe takwas, sau biyu ƙarfe goma na rana, sau na uku zuwa sha biyu na rana, na huɗu zuwa ƙarfe huɗu na rana, na biyar zuwa lokacin da zan kwanta wato ƙarfe goma na dare.

Wane kayan marmari ka fi so? Wane kayan marmari ka fi so? Wane kayan marmari ka fi so? Na fi son kayan marmari. A cikin kayan marmari, abin da na fi so, na fi son kankana. Domin shan kankana yana da matuƙar amfani. Ita kankana tana magani, ƙwallonta na magani, fatarta na magani. Tana yin maganin in kana da rauni, za ta yi ma magani. Zai sa za ka samu warkewa da wuri. Shan kankana yana da matuƙar amfani ga wajen dan adam shiyasa na ke shan kankana a ko da yaushe. Na fi son kankana a cikin kayan marmari.

Yaya kake taimakawa mutane? Yaya kake taimakawa mutane? Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane wajen yin sadaka, ta wajen hanyar taya su ayyuka, ta wajen ciyar da marasa ƙarfi. Ina taimakawa mutane da daidai da abin da Ubangiji ya horoniman. Ina taimakawa mutane ta hanyar zuwa taya su da ayyukansu da taya su da addu'o'i. Ina yin abubuwa da yawa domin taimakawa mutane.

Yaya kake karɓar baƙo? Yaya kake karɓar baƙo? Yaya kake karɓar baƙo? Tom, ina karɓar baƙo ta hanyar girmama shi, ta hanyar yin wasa da dariya, ta hanyar yin fara'a da bashi abinci mai kyau da masauki mai kyau. Da inganta mai wajen tafiye-tafiye da yin yawce-yawce a cikin gari in baƙo zujena. Na fi karɓar baƙo da abinci da kayan marmari saboda dukkan baƙo rahma ne.

Yaushe kake fara aiki kullum? Yaushe kake fara aiki kullum? Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki a kowace rana zuwa ƙarfe tara na safe nake fara aiki. Ƙarfe tara na safe nake fara aiki in tashi ƙarfe huɗu na rana. A kullum ina fara wannan aiki daga ƙarfe tara na safe in tashi ƙarfe huɗu na rana ko da yaushe. Wannan shine lokaci mafi muhimmanci da nake warewa kaina a ko da yaushe, a kowace rana.

Kana riƙe riga a aljihunka? Kana riƙe riga a aljihunka? Kana riƙe riga a aljihunka? Bana riƙe riga a aljihuna, saboda shekaruna sun wuce da riƙe riga a aljihuna. Riƙe riga a aljihu na yara ne. Bana riƙe riga a aljihuna saboda ko da yaushe, in ka riƙe riga a aljihunka za ka iya samun matsala. Ko situran ka ta yage, ko na baya haka dai. Da wasu abubuwan na rayuwa su auƙu da kai. Riƙe riga yana da illa.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a gurin aiki tsakanin, Azahar karfe biyu na rana zuwa karfe uku. Bayan na yi sallar Azahar karfe biyu zuwa karfe uku, nake hutawa. Zan ci abinci, in zauna, in huta kafin lokacin sallar La'asar yayi in tashi daga gurin aikina. Wannan shine lokacin hutuna a gurin aiki.

Kana yin waƙa cikin zuciya, kana yin waƙa cikin zuciya, kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya musamman lokacin da na jinye cikin farin ciki. Lokacin farin ciki, in na tuna da abubuwan da suke faruwa na farin ciki ina yin waƙa. Ina rera waƙa haƙiɗa ina yi a cikin zuciyata domin samun nishaɗantuwa in samu farin ciki a cikin rayuwata ina yin waƙa a cikin zu-- cikin zuciya. Wannan abu ne mai daɗi musamman lokacin farin ciki.

Kana sanya hula? Kana sanya hula? Kana sanya hula? Eh, na'am ina sanya hula. A matsayina na Bahaushe, sanya hula yana ƙara hito da al'adata. Shiyasa a ko da yaushe, a kullum kowace rana in nai wanka nake sawa hula domin in hito a matsayina na Bahaushe. Sanya hula shi zai nuna ni waye, sannan zai ƙara hito da darajata da al'adata a ko ina na shiga a faɗin duniya a matsayina na Bahaushe.

Kuna samun horo a wurin aiki? Kuna samun horo a wurin aiki? Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki domin ƙarin samun gogewa a ko da yaushe da kauce wa yin kuskure a wajen aikin. Ƙarin samun horo da muke yi shi ya sa ba ma yin aikin mu cikin matsala ko yin samun matsala a ko da yaushe. Shi sai horon da ake ba mu shine ke nuna ƙara ingancin mu da ƙwazo da muke da shi wajen aiki a ko da yaushe muna ƙara gogewa.

Nawa ne matashin kai da kake amfani da su? Nawa ne matashin kai da kake amfani da su? Ina amfani da matashin kai kwara ɗaya inda nake tada kaina domin jin daɗi wajen yin bacci. Matashin kai yana taimaka min sosai domin yin bacci cikin lamana da natsuwa. Yana kauce ma matsalloli wajen tada kaina sannan ina samun natsuwa in samu wance hankali wajen amfani da shi.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Na fi yin kuzari da yamma Abin da ya sa na fi yin kuzari da yamma saboda a lokacin ne nike sa in naci abinci nayi wanka shine nafi samun natsuwa. Nafi samun karfin jikina in naci abinci, shi yasa nafi samun kuzari da yamma. Sannan rana tayi sanyi kuma ga iska na kaɗawa sosai.

Yaya kake neman, yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Ta yadda nike neman izinin hutu ta hanyar yin wasa da dariya da yin barkwanci ga iyayena, ta haka ne za su fahimci cewa ina neman izini na yin hutawa. Da kuma wajen shago wajen aikina ina neman izinin hutu ta hanyar yin wasu maganganu waɗanda za su tabbatar da ina son hutawa. Ta haka nake bi da dabaru da nishaɗantuwa nake samu na samu in anshi izinin hutu daga wurin aikina da kuma gida.

Kuna, kuna amfani da ruwan rijiya? Kuna amfani da ruwan rijiya? Kuna amfani da ruwan rijiya? A'a, ba ma amfani da ruwan rijiya. Dalili kuwa shine saboda muna da yawan munuka da sololi waɗanda muke amfani da su. Akwai sololi waɗanda ake amfani da su in an ta da inji. Akwai masu amfani da hasken rana. Mun sami wadattar ruwa wanda ba sai mun yi amfani da na rijiya ba. Musamman gidajenmu na karkara. Alhamdulillah.

Kana sanya agogo a hannu? Kana sanya agogo a hannu? Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannuna. Domin agogo yana ƙawata hannu kuma yana ƙara ado. Yana ma hannu kyau wajen ganin wankan ka ya fito musamman ga mu Hausawa al'adanmu. Agogo zai ƙara fito da kai ka yi kyau, kwalliyar ka za ta ƙara fita domin ka burge ƴan matan unguwa da sauran na gari.